Idan ayayi yawa sai kaga an zubar da shi a shara. Yanda ake nake kara zubar da shara. Ina zubar da shara wani time ɗin sai in manta in bari shi a ciki. Ba da abubuwa na masu muhimmanci to shi yasa bana zubarwa da kaina sai kawai in ringa gwara abubuwa na masu muhimmanci da kaina. Wanda masu da muhimmancin kuma in bar su, mai aiki ya ringa fita da su ko kuma ya zubar da su. Hakan yana kawo min sauƙi sosai a ayyuka ce ayyukace na da nake yi da kuma abubuwan da nake yi masu muhimmanci wanda bana so wani ya, ya shafe min su ko kuma wani ya gani ko kuma wani ya yi amfani da su. Don da akwai abun da kake yi mai muhimmanci wanda baza ka so wani ya san me kake yi ba kuma baza ka so wani ya gane me kake yi ba. To kaman wannan abun na kunne. Idan nasa shi a kunne na, ina mataƙan jin daɗin amfani da shi kuma ba wanda yake san me nake yi da shi ko kuma me zan yi da shi. Kowai sai dai in za a gama ina waya ne a ga ina waya amma ba wanda zai gane wayan da wa nake yi. Ba za a gan na ciro waya nasa a kunne na ba ko kuma wani abu. To inda yake da shi sirri kenan kuma wani zubin ba waya kaɗai ba. Yin, jin waƙa da sauran abubuwa yana da daɗi sosai ba kamar spika a buɗe ba. Saboda spikan shi a rufe ne. Ko duk in da kaje zaka ji daɗin yin amfani da shi saboda spikan shi a rufe ne. Wannan ko waya spikan ta a buɗe ne na kusa da kai ba zai iya ji me ake faɗan maka. Wannan ko baza kaji komi ba sai dai kaji kullum spika a rufe ba, baza kaji ƙarin hayaniya ba. To ina mataƙan jin daɗin wannan abun sosai. Amma ina zubar da shara a waje mai tsafta ne in ba ma yara na ko masu aiki su je su zubar mun inda ya dace, inda da akwai ba datti kuma sosai. Saboda amfanin shi da kuma jin daɗin da nake yi na masu aiki na. Abun da suka gani mai amfani a cikin shara suna ɗauka su ware mun shi a gefe guda ya zama na zallan sharan ne ba wani datti wanda bai kamata ya shigo ba. Shi yasa nake jin daɗin amfanin aiki da su. Duk inda na je ko bana gida ko kuma na yi tafiya suna zuwa suyi mun shi abun da ya dace kuma suna da tsafta. Suna da tsafta sosai kuma ina jin daɗin aiki da su. Kuma ko tafiya nayi na kam bar makulli ko kuma na bar abun da su ke buƙata ko albashi kuma ina kula da su suma sosai don bana wasa da harkar abin da ya shafi albashin su da kuma jin daɗin su. Ni ma ina ƙoƙari dai-dai gwargwardo wajan kamatanta musu abu dai-dai gwarzo wurin da zan iya. Ka san a rayuwa komi ka gwanar ka jin wanda, wanda, wanda kake in kana jin daɗi kai ma waƴanda su ke ƙasa da kai su ji daɗi shine. Ba ka zo kawai kai kaɗai kayi ta rayuwa kana jin daɗi wai ƴan uwan ka da mutanen ka basa ji ba.

Ina yin, ina yanke farce na in fata, in na fita aka gama yanke mun farce sai in je in siyo madara mai daɗi wanda na san ina so in fara sha saboda yana mun, lokacin da ake mun wani abu ko ina yin wanki ko ina wanka ko wani abune da nake yi na aiki wanda bani da kai na nake fa ana min ne ko ana mun aiki a gida ina so in ga lokacin na zo ko ana mun wanke ko yanke farce ko wani abu to ina so na ga ina cikin lokacin nan in ga an kawo mun madara ko kuma an kawo mun ti ina sha muna magana ko kuma muna aiki. To ina, ina cikin wannan yanayin bana shan wahalan aiki kuma ina jin ƙarfi a jikina sakamakon madaran da na sha yana ƙara ƙarfi a jiki da kuma riƙe ciki sosai. Ko aiki ne bana yarda na je ban je da wannan abun ba saboda yana taimako mana sosai kuma ina jin daɗin amfani da shi sosai. Shi yasa bana wasa da shi duk lokacin da na je muka-- kasuwa ko kuma time to time da na ga ya ka, ya kusan ƙarewa zan bada a kawo shi saboda bana so abun da zai sa ya ƙare mun a gida ina amfani da shi ko da yaushe. Shi ya sa bana so ya ƙare mun a cikin gida. Da akwai abubuwa masu amfani da yawa wanda bana so ya yanke mun a cikin gida suna da yawa abubuwan da bana so ya yanke mun amma madara yana daga cikin madara, siga, lipton abubuwan nan dai tun da, abubuwan amfanin yau da kullum ne. Sannan kuma ina tsaftace gidana ko minawa ina yin shi da tsafta ne. Ina zuwa, ina zuwa a yanke mun farce duk sati ɗaya bayan sati ɗaya ko sati biyu saboda gudun wajen cin abinci ko shan wani abu ƙwayoyin cuta su shiga bana wasa da wannan irin abun. To shi yasa nake zuwa time to time ina yanke mun farce na kuma ana samun abun suna ƙwayoyin kashe cututtuka saboda gudun ƙwa, kamuwa da ƙwayoyin cuta. Na yanke farce na lokaci lokaci saboda gudun kamuwa da ƙwayoyin cuta saboda ƙwayoyin cuta suna shiga ƙasan farce. Idan farce ya taru kuma ba a tsaftace shi to yana harba da cututtuka sai ka ga kana yin cututtuka irin su amai da gudawa da duk saunan irin ƙananun cututtukan wanɗa suke cutar da ɗan adam. To idan ka kiyaye kuma kana so ka daina shiga hayaniya ko kuma ka daina shiga tara farce wanda zai iya cutar da kai to hakan zai maka amfani sosai kuma za ka ji daɗin yin da kake da ma'amalan ka da al'amuran ka a cikin mutane ko kuma cikin duk kowane rayuwar ɗan adam. Haka yana da muhimmanci sosai shi ya sa bana wasa da yanke farce na kuma ina jin daɗi in ga na je waje farce na a nisan ga kaman in na ga mun, in na ga mun, in ban yanke farce na ba na je wani waje zan ga kaman kallo na ake yi in ji tun na sauro amma in farce na a yanke yake na san ina cikin tsafta da ƙwarin gwiwa ba wani abu da zan ji, ba wani abu da zan ji idan, idan ana kallo na ko kuma in ji ban ji daɗi ba a zan ji comfortable zan ji jin daɗi sosai ba kuma abun da zai dame ni. Shi ya sa nake jin daɗi lokacin da na ga na yanke farce ba kuma na bari ya, ya taru. Da yaƙu fitovu bayan duk sati nake zuwa a yanke mun. Idan ban je ba me yanke farcen da kanshi zai biyo ni a inda nake ya yanke mun.

Daidaita kowane aiki da nake yi da rayuwa na. Bana bari wani aiki, lokacin aiki ya cinye mun lokacin da nake gudanar da sauran ayyuka na rayuwa na. Ina tafiya da komi daidai da yadda ake buƙata. Bana bari ɗaya ya shiga ɗaya. Kuma lokacin aikina ina bashi mahimmanci sosai. Ina bawa lokacin aikina mahimmanci sosai. Kuma haka lokacin rayuwa na da lokacin da nake gudanar da al'amurana na waje kamar 'yan uwana da abokan arziki, ziyarce ziyarce. Iyin ma'amala na nawe shima ina bashi mahimmanci amma abin da na fi bawa mahimmanci akan komai shine aikina. Inda aikin ne waɗansu abubuwan masu ke da na rayuwan suke tafiya. In ba aikin haka nan zaka zauna ka a gida ba mai ba ka mahimmanci. An san ba ka da amfani ba kuma abin da kake yi. Amma in kana da abun yi, kowa na mutunta ta ka. Ina ba ka mahimmanci a rayuwa. Gaskiya, duk ranan da ban je aiki ba kuma bana jin daɗi saboda na riga na saba da yin aikina. Duk ranan da ban tafi aiki ba ko kuma na tsaya ranan hutu, sena naji da banbanci ina jin kewan wajen yin aiki na da sauran abubuwa. To shi ya sa nake duk ranan da bazan je aiki ba zan fita in je ziyarce ziyarce. Haka inke insa na manta dama wani aiki. Lokacin hutu kuma nakan yi tafiya na taje wani garin inda nake da 'yan uwana da abokan arziki. Dan da aka daɗe ba a haɗuba. Zan ɗau mota in tafi in kwana ɗaya kwana biyu. Tun da ina dawo gari na yi aikace aikacen gida da gyare gyaren abubuwan da ya kamata in gyara. Idan an dawo aiki kuma zan cigaba da zuwa. Bana bari na ƙara lokaci kamar yanda wasu suke. Komai na inda kaga na yi ban je aiki ba, to ban da lafiya ne. Wani lokacin tsakiyan shekara nakan ɗauki hutu a wajen aiki don in gudanar da ayyukana da abubuwan da muke bukata na cikin rayuwa na. Inda akwai masu bukata na kamar 'yan uwana, iyaye na, abokan azziki. Su ma suna bukata na ba kawai aiki ba ko da yaushe. Aikin na da mahimmanci amma ba koyaushe koyaushe ka bari aiki ya cinye maka abubuwan da kake yi ba. Ko wanne na nashi mahimmanci. Su ma 'yan'uwanka da iyayenka da 'ya'yanka da abokan arzikin iyalanka su ma suna da mahimmanci a wajenka kamar yadda aikin yake da mahimmanci a wajenka. To ya zama dole kowa ka ba shi matsayin shi da kuma inda zai ji ba a cutur da shiba ko kuma ba a ƙware shi ba. Hakan, ta yinda haka ne zai kawai zai tabbatad da cewa ka san me kake yi kuma kana daideta ko wanne. Ya zama na ka daidaita aikin ka da kuma ka daidaita rayuwan ka na yau da kullum. Kuma inda jadawalin aiki inda aka tsara shi haka yake tafiya ranan Monday zuwa ranan Juma'a. Wani lokacin kuma in an ƙara inda akwai wani meeting ko wani taro makanje har ranan Asabar. Mu yi tattaunawa a kan muhimman abubuwa sannan wanda ba zai shafi rayuwa ba. Dulan kowane aiki, kowane aiki ya zama na kana yin aikin wanda ba zai shafi rayuwan ka na yau da kullum ba. Don in yana shafar rayuwan ka zai zama bai da amfani. Ya zama na kowane kana daidaita su aikin ka da kuma rayuwan ka na yau da kullun da 'yan'uwan ka da kowani mutanen da kake ma'amala dasu. Ma'amala da su na yau da kullun. Su ma suna buƙatan su gan ka, su yi ma'amala da kai, su yi rayuwa da kai kamar yadda kowa yake jin daɗin ma'amala da kai. Haka yake wannan ko da yaushe. Ya zama na kana balancing ko wanne 'yan'uwan ka da abokan arzikin ka suma da nasu lokacin da kake ba su. Ba ya zama na aiki kawai ko da yaushe kake ba ma lokaci ba wannan ba za su ji daɗi ba kuma ba za su ji daɗin ma'amala da kai ba. Rayuwa ita ma da nata haƙƙin. Su ma suna da nasu aikin hakkin su a kan ka wanda ya kamata ka sauke musu. Kuma su ba za su ji daɗi ba ace basa ganin ka ko 'ya'ya kake da shi. Ace kullum kana zuwa aiki kullum kana zamawa aiki. Ba za su zai zama ba za su sami damar kulawa da kulawan ka ba da dai sauran abubuwa. To ya zama dole sai ka yi ƙoƙari wajen daidaitawa.

Abin da nake da sahiya lokacin da na farka nakan fara tashi, nayi alwala ne, sallah ne, sauran abubuwan dai addu'o'i da ya kamata in yi sannan na zo na yi nazari da kuma sannan na fara yin training dina da nake na motsa jiki. Ina motsa jiki kowane safiya saboda ina jin daɗin yin haka kafin in fita wajen aiki saboda idan na motsa jiki kafin in fita wajen aiki yana ƙara min jin daɗi a jikina. Kuma zan ji ba zan sha wahala a wajen aiki ba ko wahalan zama ko wahalan tsayuwa hada-hada. Ranar zan yi hada-hada sosai kuma zan ji daɗi sosai a jikina. To idan na gama haka sai in fito in yi wanka. Idan nayi wanka, na shirya zan tafi. Ya danganta da inda zan je. Idan makaranta zan je shi ma zan yi kalan shirin shi daban. In kuma aikin zan tafi, in kuma aiki zan tafi shi ma zan yi kalan shirin shi daban. Ya danganta da inda zan je da kuma abin da zan yi. Wani time ɗin idan na gama abin da nake yi zan na gama wanka. Nakan zaɓa abin da zan hau. Wani zubin nakan so na hau bos, wani zubin kuma nakan so na hau taksi. Amma gaskiya a maganan gaskiya na fi so na hau taksi saboda inda zan je taksi ne zai iya shiga da ni duk inda zan je. Shi ma taksi ɗin kawai ina hawa ne in ya zama na ba mota a hannuna ko kuma ba mota a gidana ko na ara wani mota na da zai fita tosai in hau taksi. Amma na fi jin daɗi in ga na hau motona na kaina, in yi kalan tuƙin da nake so, kalan tafiyan da nake so. Sauri na da komai amma wannan komai sai dai ka jira. Ko to in ban, babban abin da na fi so in hau abu na kaina in ban samu ba sai in hau bos ɗin ko kuma in hau taksi. Shine wannan. Idan na hau bos ko taksi ya kai ni inda zan je sai in yi idan wajen aikina ya kai ni sai in fara aikina, in yi abubuwan da zan yi, na yi mu'amala da mutane, mugayasa da mutane, na fara yin aikin da zan yi ko kuma na jira lokacin fara aikina yayi. Ina fita in zan fara aiki takwas ne to nakan isa wajen aiki tun bakwai da rabi. Sai in fara, in jira lokaci na yayi fara aiki. Ban fara aiki da ma sai lokaci na ya cika. Takwas na yi sai in fara aikin da zan yi. Ina yin aikin da zan yi. Idan na yi aikin da zan yi na gama sai na sallama mai taksi ko kuma mai bos ya koma gida ko kuma ya je wa inda zai je. Idan na gama shi ma na ƙara kira a waya a zo a ɗauke ni ko kuma na kira wani daga cikin abokaina wanda ya hau mota nan ya zo ya ɗauke ni ko kuma ƙannena ko ƴan gidanmu su zo su ɗauke ni in an tashi daga aiki. Nakan in sa wayana a silent kafin na ƙara aiki. Na sa wayan a silent don gudun ka a kira ni ko kuma a turo min saƙon wanda ba zan hana ni aikin da nake yi. Don in zan fara aikina ina kashe duk wani abu da zai ɗauke mun hankali. Amma ban da wayana, kira na ne. Ku kira ni kawai biyu ban ƙasi ba. Shi ma kiran saboda ban so a yi min kiran ujila ne a wajen aiki wanda zai sa ka ji ka hana, ya hana ka aiki ko kuma wani abu to. Ina yi amfani da wannan lokacin na yi kashe duk wani abu da zan bari zai yi amfani da shi sai na fara aikin da zan yi saboda ina yin komai na tsari ne dindayin da ya kamata.

Ina yin rubutu ko in ɗauko fensir ko alkalami, na yi rubutu da shi. Wani zubun na fi son yin da fensir a alkalami kuwa, saboda alkalami rubutun shi ya fi kyau kuma ya fi gogewa kuma na fi sabawa da shi. Idan na ɗauko, sannan na fara yin harsashan abin da zan rubuta. Idan ina cikin yin harsashan ina yin tunanin abubuwa da dama. Ya danganta da kalan harsashan da nake yi, ko kuma harsashen da nake yi na plan, na tsarin wata-wata ko kuma na tsarin rana ko kuma na tsarin duk sati akan abubuwan da nake so na gudanar a kan cikin wannan lokacin. In na ɗauko na tsari duk sati ne zan rubuta shi. In fara rubutawa ina rubuta abin da nake so in yi a cikin satin ko kuma abin da nake so na daina yi ko kuma abin da kuɗin da suka shigo na cikin wannan satin da kuma kuɗin da suka fita. Ina yin harsashe, ina yin rubutawa da kuma inda nake so in yi, in kai a wannan satin da abubuwan da nake so in yi da kuma inda nake so in tsaya. To haka nake lissafi harsashena, sai in gudanar da aiki, rubuce-rubucen da nake yi dai-dai har da haka. Ina yin rubuce-rubuce ne saboda ya zamana ina bin ƙa'ida kuma ina bin dai-dai. Ina yin, ina kallon abin da nake rubutawa suna tafiya. Idan yana tafiya zan ji daɗi, in ƙara yin ƙoƙari in kuma abin da nake rubuta na ga an yi kwana ɗaya, kwana biyu, bai abin nan to kawai zanzo gun kwanciya na, zan ajiye fensir ɗin da nake amfani da shi ko biro in yi wani tunani wanda nake yi da kwamfiyuta na ko in rubuta a cikin kwamfuta na ko a waya na. Idan na ga na fensir ɗin da biro beyi amfani. Wani zubin ina da allo a cikin gidana, wanda duk in zan fita aiki sai na je na duba allon. Da kwai rubutun da nake a cikin allon da alkalami na wanda yake sa ni nake tuna abubuwan wanda na mance zan rubuta shine ɗan ƙarami haka saboda ya ringa tuna min. Idan na je na kalli allon zai tuna min da abubuwan da zan yi da kuma abubuwan da zan tsaya da zan so. Duk de abubuwa na da na tsara ina rubuto min a cikin allon. To haka yana tunasar da ni da kuma ƙwara min ƙwarin gwiyar kar in mance abin da nake yi ko kuma harsashe na da nake yi ba zai tafi abanza ba ko kuma duk wani abu da nake mai mahimmanci ba zai tafi abanza ba. Zan yi ƙoƙari wajen tafiyar da shi daidai. Sannan kuma yana sa ni in zama na cikin tsari don yin harsashai. Ya zama ma kana da hangen nesa kenan wanda bai da hangen nesa ba zai yi harsashe ba kuma abu ne mai mahimmanci a rayuwa. Ya zama na kana harsashen abun da kake yi. Ba wai kawai ka zo na tukuɓs, ka zo na tukuɓs ba ka ba ka yin wani abu na tunani wanda zai sa ya nuna kai ɗan adam ne kuma ka san me kake yi. In eh mana abin da ya sa na ce ya nuna kai ɗan adam ne. Ɗan adam duk abin da zai yi ana so ya ka tafi da tsari da kuma rayuwa. Yi rubutu a duk abin da kake yi ko kuma amfani da biro alkalami wajen rubuta abubuwa masu mahimmanci abu ne wanda kai kake amfanan kan ka kake yi ba amfanin wani ba. Saboda kai zai ya fara amfana yanzu ko tunasar da kai da yake yi, ai ka ga kai ya amfana ba wani ba. Shi ya sa duk lokacin da kake yin wani abu, ya zama na kana da lissafawa ko da da wani abu ne wanda bai kamata ba ka ringa rubuta shi. Duk in kana rubuta shi kana gani insha Allahu wata rana har za ka zo ka dena. Shi ne amfanin rubutun ba wani abu ba. Rubutu yana da mahimmanci duka abin da za ka yi. Ka ringa harsashe abubuwa kana rubutawa wanda suke tafiya daidai kana gani, wanda bai tafiya ko kuma wanda ya tsaya shi ma kana gani. Don a rayuwa yanzu ka zama na kome naka kana yin shi da wayo kuma kana yin shi da hankali. Ba wai kawai ka tsaya turus, kana yin abu ba ka da lissafi ba. Ba ka da lissafi. Ya zama na kome kana yin shi da lissafi, kana yin shi a ƙa'ida. Shi ne wannan yanda ake gudanar da al'amura da kuma rayuwa. Yadda ya dace kai ba dabbaba ka ringa gudanar da abunka kamar dabbobi ko wani abu. Ko dabba yanzu a zamanin nan tana da nata lissafin kuma tana da nata abubuwan. Wani zubun ko a makaranta ne ina son yin, inga na yi rubutu. Na rubuta abin da zan gudanar a aji da abubuwan da zan tsaya saboda in san iya yin abin da ya kamata in yi da abin da ya kamata in samu. Ina son yin rubutu da alkalami in kuma abubuwan da ya shafi zane ne ina son inga na yi zane-zane da fensir ko da biro, ba da biro ba, ai da fensir saboda fensir.

Ah, ina kulle ƙofa na kullum in sa, saboda ba na so lokacin da nake sa mai ko kuma nake wani abu mai mahimmanci, ƙofa na a buɗe har wani ya ringa shigo mun yana damu na. Nakan rufe ƙofa na kullum, saboda duk lokacin da nake abubuwa na masu mahimmanci, ba na barin ƙofa na a buɗe, kuma ina yin shi haka ne saboda tsaro. Wani zubin za ka ijiye man ka a ɗaki, ko kuma wani abu naka mai mahimmanci wanda ba ka so wani ya zo ya gani, sai kawai ya, ka ga mutum ya buɗe ƙofa ya ɗaukan maka abubuwa ka. Kuma abubuwan ka na amfani ne, ina, kana amfani da su ka ga wannan ba za ka ji daɗi ba. Shi ya sa nake rufe duk abun da zan yi amfani da shi na ijiye shi, inda ba wanda nake so ya gani, ko kuma inda ba wanda zai yi amfani mun da shi. Idan kana so ka tambaye ni abu, ka faɗan mun da kai na zan buɗe ƙofa in ba ka. To, musamman abubuwan amfani na na yau da kullun ba na so ana tambaya na su, kamar man da nake shafawa ko turare ko wani abu, sai kawai wani abokin ka in yana da ƙa--yazo ɗakin ka in kana barin ƙofa a buɗe ko ƴan gidan ku, kawai za'a buɗe ɗaki a ɗaukan ma abun ka na amfani. Wani zubin kuma ka zo ka ganinsa-- a ganin abun ka wanda kake amfani da shi mai mahimmanci. To shi ya sa ba na barin ƙofa na a buɗe. Nake ijiye abubuwa na a ɗakina duk kuma inda abun da na ijiye shi haka yana taimaka mun. Duk abun da na ijiye, a inda yake zan zo na ɗauke shi. Ba zan ga ko da am matsa mun da shi ba. To ka ga wai wannan abu ne mai amfani, amma saɓanin kaga ka zo ka ajiye abun ka, kawai wani ya shigo ɗaki, bai tambaye ka ba bai komai ba ya, ya ɗaukan maka amma kana barin ƙofar ka a buɗe, duk abubuwan ka, man ka da abubuwan da kake shafawa da a fuska ko turare ko kayayyakinka, ba wanda zai zo ya taɓa maka abun ka, saboda an san ka riƙe su kuma ka yi abu mai mahimman, me, me kyau da su. Shi ya sa nake ijiye abuna yanda ya dace, ba wani mai zuwa ya taɓa mun. Inda na yi, bar kayana a nan nake zuwa na ɗauke shi. Ba wanda yake zuwa ya ɗaukan mun kayana, kuma ina jin daɗin amfani da su a haka saboda ni abu ne, mutum ne wanda ba na so haɗa abubuwa na da mutane, ko ɗaki ne ba na so wani ya shigo mun in yi ba ƙo ya ringa takura mun, mun ko wani abu ko ni ma haka ba na zuwa baƙunta in kwana a wani waje ko kuma in ce, in shiga ɗakin mutane. Ba na irin wannan abun, saboda gudun irin haka na san ba daɗi to ni ma ba zan so in je in ma wani haka ba har in takura shi. Saboda kullum ko a gida ne ko in na shiga ɗaki, ko ina ciki rife wa nake yi saboda kar wani ya zo ya dame ni. Ba na son takura, kuma wani zubin ina son na zauna ni kaɗai ne, ya sa ba na barin ɗakin a buɗe. Amma yanzu dai gaskiya an yi sauƙi tunda yanzu gidan ba kowa, ba mai zuwa ya taɓa mun abubuwa to wani time ɗin in ba zan yi nisa ba haka zan iya barin ƙofa na a buɗe, saboda na san ba wanda zai shigo mun. Amma a misali in zan yi nisa, zan ba ma mai gadi mukulli ya ijiye, ko kuma in bar mukullin a hannuna har sai na dawo. Dan, ko masu aiki a gaba na suke share mun ɗaki, ba na bari su share mun ɗaki ba na nan saboda wani zubin za su iya share mun da abu me mahimmanci, ko kuma su ɗaukan mun wani abu wanda ba na so, suna expecting ina so ne ko ba na so a ɗaukan mun a taɓa mun. To ba na son ina haka shi ya sa da kai na a gaba na suke yin sharan ina gani, don gudun kar a taɓa mun abun da nake, yake da mahimmanci a guri na. Shi ya sa to. Kuma rufe ƙofa kullum ko lokacin kwanciya ne yana da amfani sosai. Ka rufe ƙofan ka ya zama na ka sa komi na ka tsaro, ba wani mai zuwa ma, ka rufe ko ina na gidan ka windoji ƙokofi, kaga ka na cikin tsaro. Ko wani abu ne, ko sauro ne ba kaga ba zai shigo maka ba amma in kana barin ƙofan ka a buɗe, hatta sauraye sun raina ma ɗaki ke nan kullum suna ciki, suna yan da suke so, amma in kana abun ka a, da tsari, kana abubuwan ka da tsari, ba wanda zai zo ya takura maka, ko kuma ya maka wani abu wanda ba shi ba ne.

Inda nike kunna kendir, sai nayi tunani, naga yana kawo min matsala kuma yana damuna sai kawai na daina. Ina kunna kendir da, amma yanzu da nayi tunani naga yana samin damuwa kuma yana damuna, sai na daina amfani da kendir gabaɗaya. Ko a gida na yanzu, ko shigowa kayi zaka duba wani abu ko kuma kayi wani abu a ciki, ba za kaga ba za ka ga kendir ba to na daina amfani da shi da abubuwa da yawa da na daina amfani da su wanda da ina amfani da su. Amma yanzu na daina, saboda na gane ba su, ba su da wani amfani da za su iya mun kuma ba wani abu da suke yi mun, shi yasa na guje su kuma na daina amfani da shi. Amma duk abun da naga yana jawo mun damuwa ko kuma yana bani matsala, na kan yi kokari na guje shi. Ban so in zo ina daga baya ina cewa abu yana damuna ko kuma wani irin haka. Na kan yi abubuwa na daidai da yadda nake tunanin ba zai bani matsala ba. Ina da gudun yin, yin abu, ya zo ina samun matsala da wani ko kuma a kan wani abu, in zo ina ɓata raina. To shi yasa nake ƙoƙari iya daidai gwargwado in ga raina bai ɓaci a irin abubuwan nan ba. Don wani zubin in raina ya ɓaci, zan fito waje in zona, in yi tunani abin hayya ɓata min rai ko kuma wani mutane na rayuwa kasan mutane yau da gobe. Wani kawai zai zo ya ɓata ma rai kana zone ya sa ba ka yi mai abun nan ba kawai ya zo ya ɓata ma rai. To irin wa'innan rayu abubuwan ne ban so. Shi yasa wani zuben nake zuwa na zona ni kadai, ba ruwana da wani ko wani ya mun magana ya tambaye ni, bana irin wannan abun da rayuwana kawai nake. Saboda yanzu kana zaunen ka, kana farin ciki, wani zai zo ya bata ma, ya sa ma damuwa to shi yasa nake guje irin wannan abu. Amma dai kendir gaskiya da ne aka yi amfani da kendir, yanzu kwata-kwata an daina amfani da kendir a gidaje. Duk inda nake zuwa ina ganin, sam ban ganin kendir yanzun amma da ko duk, kun je gida za ka ga ƙwal da kendir ko da an ɗauke wuta. Amma yanzu ci gaba ya zo ga solar, ga wuta ma ba'a cika daukewa ba kuma ko an ɗauke ga solar ga, ga fitilu ga abubuwan haske, haske nan da yawa. Wanda ba sai kendir ba, kuma ka ga kendir in ka kunna shi hankalin ka bashi akwanci. Duk illayi kana yi kana duba kar iska ya zo ya ja wutan nan ya shiga wani waje ko kuma kana yi kana taka tsantsan. To shi yasa ni bana son kendir gaskiya a ra'ayi na.

Eh ina jin tsoron ƙwari amma ba kowane kalan ƙwari ba. Ko in ce ba tsoron su nakeji ba. Da dai ban so su zo inda nake ne saboda ban son su. Bana jin tsoron su amma kuma bana so in riga ganin su a inda nake. Kaman su girgizo, su tsinnaku da ƙwarurruka dai ƙananu duk bana son ganin waɗannan abubuwa. Shi yasa bana son barin taga na a ɗaki, tagan ɗakina a buɗe. Kullum ina rufe taga na saboda bana son ƙananan ƙwari ko kuma abin da bana so ya shigo man ɗaki ya shigo man. Saboda in kana rufe tagan ka ko abubuwan nan duk ba za ka dunga ganin su a ɗaki ba. Ka rufe tagan ka, ka rufe ƙofa, window duk irin wannan abubuwan ba zaka cika samun su ba. Girgizo zaka dunga ganin su suna damun ka a ɗaki. Wani zubin duk sati ko kuma duk wata ana goge mun saman silif ina saboda bana son su kuma hakan yana rage su sosai. Kuma ina sa maganin ƙwari a lokaci zuwa lokaci saboda bana son ganin ƙwarin a cikin ɗaki saboda basu da wani amfani. Shi yasa nake yi sa masu magani kawai ma su ƙone ko kuma su yi maganinsu haka. Ina jin ganin, ina jin daɗin maganin ƙwarin da nake sawa saboda yana kashe su. Ni gaskiya ina so in ga ɗakina da haske, da kyau, ba wani abu wanda yake damun ɗakin ko kuma ƙwari ko wani abun nan. Ka ga inda ƙwari a cikin ɗakin ka ko irin su kyankyasan nan, ka ga duk kunya za su baka. Basa cizo, basa komi amma kuma azo a ga ɗakin ka da ƙwari sai su baka kunya. To shi yasa bana irin amfani da bana bari ma a shigo mun ɗaki idan zan ɗakina wa insu ƙwari sun shigo ko kyankyasi ko wani abu. Ko kuma wani lokacin idan na shigo da kaya nakan, nakan ƙoƙari na gana fitar. Na fitar da, da na kakkaɓe su a waje kafin in shigo ɗakin saboda gudun kar in shigo da wani ƙwaro ko kuma wani abun da bashi a ɗakina, in kawo shi ɗakina. Wani lokacin idan na anso kaya na daga wanki ko guga, nakan tsaya na kakkaɓe su na gani ba kura, ba wani ƙwaro da ya manne ko kuɗin cizo ko ma irin ƙwarurrukan nan. Idan na tabbatar babu sai in ninniken su in sa su a cikin akwati na. Saboda wani zubin za ka je ka gani kai ba ka da ƙwaro ko kuma wani abu amma kayan ka ya shiga wani waje ko kuma a masallaci ko kun yi ma'amala da wani sai ƙwarin ya sauka daga jikin shi ya shiga ɗakin, ya hau jikinka ko kuma ka shigo da shi ɗakin ka baka sani ba. To shiyasa duk kayan da zan shigar shi ɗakina sai na tabbatar na kakkaɓe shi. Na, na duba na gani bakomi sai na ijje shi. Shi yasa kuma in kuma zan fita aiki ne ina kulle tagogi na ko bazan fita aiki ba bana barin taga na a buɗe saboda wani zubin ƙura da ƙwari da haka suna shigo maka ɗaki. Shi yasa nake rufe taga na koda yaushe ban son ana samun matsalar nan. Amma in zanyi tafiya na daɗe nakan rufe har da ƙofofi na, na rufe labulai, na rufe ko ina kar wani abu ya shigo man ɗaki ko kuma ta taga ko kuma ta ƙofa. Shi yasa nake rufe ko ina sai in fita, in tafi da makulli na ko kuma in ba mai gadi makullin.

Ni ba na son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji yana kawo matsala. Musamman in mutun yina da ulcer ko kuma yana da cutar gembon ciki, wake nan da, wato kenan da Hausa ulcer shine cutar gembon ciki. To, idan mutun yana da ita yana kawo mai matsala. Kuma duk lokacin da na ci abu mai yaji ko me mai da yawa, cikina yana ɓaci, ta shiga banɗaki to shi ya sa na daina ci. Amma ni ba ulcer yake hana ni ba saboda ba ni da ita kuma insha Allahu ba zan yi ta ba. Babban abin da yake fatan samu shine in ga na ci abinci wanda yake bai cika yaji ba kuma bai cika gishiri ba ko kuma abinci dai normal abinci, ya zama daidai ko mi nashi daidai bai yi yawa ba kuma bai yi kaɗan ba. Ina fatan samun cinyarwa ta hanyoyi da dama. Idan na samu fatan daman cinyarwan abinci ko kuma abin sha ina jin daɗi kuma haka yana ƙara min kwanciyan hankali da jin daɗi a cikin zuciyana. Ko da ban samu da yawa ba ko kuma ban samu yanda nake so ba ina jin daɗi a cikin raina saboda wani zubin in ka samu kaɗan ma mai albarka ya fi ka samu mai yawa mare albarka. To shi ya sa duk lokacin da na irin samu sa'an nan na samu cinyarwa ko abinci ne idan da yaji sai ka ga ban bi ta kanshi ba kuma ba na bukatan shi. Amma in ina cikin wani harka ne na arziki ko kuma abin da nake so naga nayi, duk wannan abubuwan ban kawo su a cikin zuciya na nikan mance da su. Nai abin da ya dace kuma na bi ka'idoji da komai na yanda nake aikina ba na barin in samu matsala ta kan abinci ko kuma ta kan cinyarwa. In zo ina samun wani abu wanda bai kamata ba to shi ya sa nake bin komai daki-daki, dai-dai yanda aka ce in yi in yi, dai-dai yanda aka ce in tsaya sai in tsaya. Kuma ba na cika yin nazari a kan abubuwan wanda bai da amfani. In na zo cin abinci in na ji yaji in zan iya ci in ci, in zan iya cinyarwa in iya cinyarwa. To shine, bana tsayawa ta kan abincin raina ringa ɓaci ko kuma da in ringa tunanin abubuwan da bai kamata ba a lokacin da nake ci kawai ina bashi muhimmanci ne lokacin da na yi abin da zan yi na gama. Idan na gama in ƙara in sha ruwa in ya cika yaji in kuma bai, in kuma bai yaji sosai in ci, in sha abu me ɗan gas wanda zai warware min ciki ba zai sa cikina ya, ya ciwo sosai ba. To wannan haka nake duk lokacin da na ci abincin da zai ke da yaji ko kuma na kusan cinyarwa da abinci, cinye wa to nakan sa wa mu ruwa ya zama ina da ruwa kusa da ni duk lokacin da na sha shi. Zan manta na ci abinci mai yaji kuma ba zai taɗa mun da ulcer ko kuma wani abu ba. Ta haka nake jin daɗin cin abinci mai yaji, in cinye shi ina cinyarwa da shi ko kuma in yi wurgar da shi ta yanda ba wanda zai iya gani ko kuma yai magana akai. In na zo na saba da cin, in ban ci abinci ma wanda yake da yaji ba ina damuwa in ji dama da dan yaji kaɗan amma kuma kar yajin ya cika yawa. In na ji zan iya cinye wa in cinye, ina fatan na samu cinyewa. In na ji zan iya cinye wa in cinye, in na ji ba zan iya ba in bar shi haka. Nan a rayuwa kome karka cika cika ma kanka abubuwa ka tsaya dai-dai abubuwan da zaka iya yi. Abun da ba za ka iya yi ba ka yi addu'a Allah ya yi maka maganin shi. Ɗan Adam bazai ce zai yi komai a rayuwa daidai ba ko kuma ya ce komai shi a daidai yake. A'a dole da akwai abun da zakayi kuskure ko kuma akwai abun da ba za ka yi shi daidai ba. Ɗan Adam tara yake bai cika komai ba. Komi da kwai nashi matsala, da kwai nashi rashin amfanin, da kwai kuma nashi matsala. In ka ɗauka haka wannan rayuwa haka, za ka kasame ta cikin sauƙi kuma ba za ta sha wahalar rayuwa ba. To haka nike tafi da rayuwana da al'amurana na yau da kullum sai in ga komai ya tafi.

Eh ina tafiya da sauri amma kuma wani na fi son in yi tafiya na a hankali saboda ba na son hayaniya ko kuma kowa ya dinga lokacin da kana tafiya da sauri. Tafiya da a hankali, a natsa, natsuwa ya fi dacewa akan tafiya da sauri saboda idan kana tafiya a hankali an fi ganin ka a matsayin mai hankali kuma mutum mai wayo. Amma ace kana tafiya ba ka da kana sauri kana bagazan bagazan za a yi maka kallon mahaukaci ne wanda bai da hankali. Kuma idan lokacin ina ɗaukan, ina ɗaukan hoto hotuna to lokacin da nake ɗaukan hotuna ne kawai na so na ke yi abubuwa na cikin sauri. Amma in ba da kemara a jikina ba na ɗaukan hoto, ba na yin abubuwa cikin sauri ko me zan yi? Ina yin sha'a sana'a ce ne a natsai ta yin da ba za a takura mun ba kuma ba zan takura ma wane ba. Amma ka ga ina ɗauko kemara ina yin aiki ne wannan lokacin ina ɗaukan hoto ko kuma ina ɗaukan hoton wajen aiki ko kuma site inda nike a ɗaukan hoto to ka ga wannan ba zai zama kamar tafiya ba zai zama komi zan yi da sauri ne tunda muna yin gwaji ne da ɗaura, na ɗaura gwajin filaye ko wajen ɗaurin aiki.

Eh ina yin harsashe lokacin bacci duk lokacin da zan kwanta ina nutsuwa in yi na harsashe kuma wani lokacin ina tsara ayyukana lokacin masu muhimmanci lokacin da zan kwanta kuma zan yi harsashe in yi tunani akan abubuwan da ya kamata in yi mai muhimmanci musamman wanda ya shafi aikina da kuma yanayin ma'amala na da nawaje, ma'amalolina nawaje kamar kasuwanci da sauran abubuwa. Ko wane abu ina ba shi muhimmanci da kuma abun da ya kamata in yi a lokacin. Babban abin da nafi ba ma muhimmanci shine aikina. Ina ba shi muhimmanci fiye da komi saboda ina ba aikina muhimmanci fiye da yanda nake ba kasuwancina da kuma kowane abu da nake yi muhimmanci sai na biyu ina ba makarantuna shi ma muhimmanci sosai. Sai dai sau ɗaya da aiki na saboda in ban ba in ban je makaranta ba nima nake zuwa wajen aiki kuma aikin da nake yi shi yake taimaka min nake ɗaukar nauyin karatuna da sauran abubuwa da nake yi har na ɗauka na wasu. Sannan duk a makaranta duk abin da zanyi ina baya ina yin tunani kuma ina tsara abubuwa na. Ina yin harsashe lokacin da zan yi bacci in yi tunani nayi rubu wani lokacin kuma na ɗan rubuta ma abubuwan da nake yi da kuma abubuwan da nake so in yi a gaba. Wani lokacin kuma bana rubutawa sai dai in rubuta a kwamfuta ko kuma na rubuta a fensir da, da biro. Abubu ayyuka masu muhimmanci da nake son yi shine naga na tsarin su a sun zo a farko farko sannan in zo in tsara wa'inda basu kai su muhimmanci ba, hanna zo na tsara wanda basu da muhimmanci saboda idan banyi rubutawa ko na yi harsashe na tsara haka zai zama lokacin da zan kwanta ko kuma lokacin da zan zo yin aikin zan iya ɗauko su ko wanne in fara yi. Amma in na fara tsara masu muhimmancin suka zo a farko, ka ga bazan zo in ɗauko wanda bai da muhimmanci ba in fara yi. Dan in baka yi tsari ba ko ka yi harsashe ka yi tsari ka yi tsarin abunka zai zama ka zo ka yi abun da bai kamata ba. Ya zo ka fara yin aiki mara muhimmanci a maimakon ka suka fara yin mai mahimmancin. To shiyasa nake fara yin aikina wanda nake yake da muhimmanci sannan in zo in yi wanda bai kayi su muhimmanci ba. Haka nake yi ma kowane aikina da nake bukata. Hakan yana ba ni sauƙi wajen gudanar da ayyukana daidai kuma da gudun matsala a aikin. Dan duk abun da zanyi idan nayi nayi harsashi nayi inna kuma rubuta shi to in zan zo yin shi kawai zai zama na ina yi shine daki, daki, daki, daki na san me zan yi a gaba. Amma kuma in ban yi harsashi ba na rubuta kawai yin abu nake da ka zai zama ba, ba, ba lissafi a abun haka kawai tafiya a aiki ba abu na ba ci gaba ba ko kuma ba yanayin canji ko wane abu. Amma in yi kasance kana da sanin me kake yi kuma ka san inda kake so ka je a aikin naka zai zama na komi yana zuwa maka da sauƙi. Inda nake yin wasu abubuwan ma sai kaga yana baka mamaki kuma ya sa ya haji sha'awar yin da kake yi saboda duk inda kaje ka ga wani yayi aikin da ya baka, ya baka sha'awa kai ma zaka so ka yi da kanka. Ba sai wani ya zo ya shiga maka ba ko yayi. To irin wa'yannan abubuwa suna da muhimmanci kuma duk lokacin da kake yi kai da kanka zaka ji dadi ba sai wani ya zo ya ce maka bari ba ko yace kayi. Ina jin daɗin irin wa'yannan ayyukan saboda ko ba komi kanka kake taimaka da tsari duk inda kuma wani ya zo ya ga kana yin abubuwan ka zai san wannan mutum ne mai tsari kuma ya san me ya kamata yayi ya san ya kamata ba wai aga kawai kana abu ba tsari ba ka mai da ayyukanka da muhimmanci ba ka mai da karatunka da muhimmanci kawai komi kana tafiya da shi ne daga. To irin wannan ba lissafi a rayuwa kuma baka da tunani amma in kana yin komi da lissafi kana tunanin abubuwa.

Ina zama kan guiwa. Amma ba ko da yaushe ba saboda woni zubi idan na gaji da a wojen aiki ko kuma lokacin da na zo sallah, lokacin ne kawai na san ni ke zama akan guiwa. Shi ma kuma yana wahalar da ni saboda ba na iya zama akan guiwa na. Na fi son in zauna in miƙe ƙafana ko kuma na zauna akan kujera. Ni ma gaba ɗaya ma zama a ƙasa wahalar da ni nake yi. Duk lokacin da na zauna a ƙasa sai na ji na wahala a gun kuma lokacin da zan ji daɗin jikina. Saban lokacin in zauna akan kujera duk lokacin da na zauna akan, akan guiwa to sai dai lo.

Gaskiya na fi son tufafin auduga saboda ni ba basarake ba ne. Sarakai ne suka fi son tufafin siliki. Tufafin siliki ni ban ma taɓa taɓa shi ba sai dai in ga hutu ko kuma in gani a waya ko kuma in gani a hutu ban taɓa taɓa tufafin siliki ba. Amma kuma duk lokacin da naga hutance ina burge ni, ina so inga watara ko sau ɗaya nasa saboda ni ma ance na taɓa sawa ko sau ɗaya ne. Amma ni gaskiya ba wai abu bane da yake burge ni. Na fi son tufafin auduga. Auduga asalin auduga mai kyau na zamani. Da yanzu gashinan an yi manya manyan kamfanin tufafi masu kyau wanda yake fito da kaya masu kyau to irin su nake so. Kuma ina sha'awarsu sosai. Duk lokacin da naga irin waɗannan kayan suna burge ni. Burina a aiki shine in zama na yi sa kaya daidai yawan kalan wanda aka ce musa a wajen aikin mu kuma ba na yi ba kaya ba ko wani kalan abu da aka ce na yi a wajen aikin mu. In ga na yi shi daidai yanda aka bani ko kuma na wuce ma yanda nake a yanzu. Babban burina ke nan. Na so in ga na yi abu na yanda nake so yanda aka sa ni kuma ba na zuwa in nema alfarma wajen wani ko wani ya yi min wani abun da ba zan iya ba. Gaskiya ba na son irin wannan abu. Inde shawara ne nakan je na tambaya ko kuma na nema izini duk abun da zan iya yin shi ne da ka'ida gaskiya a wajen aiki. Ba na rokon abun da ba'a yi kuma ba na rokon abun da ban yi ba in ce na yi. Ku me nakan yin shi daidai ne da yadda aka bani ko kuma ake buƙatan in yi. Shi ne duk a wajen aikina ba na zuwa na tambayi wani bashi ko kuma tambaye shi abun da bai kamata ba. Duk abun da nake kamata ne na sani shi ya kamata in yiwa maka ina. Iyakan abun da nake tambaya shi ne shawara, shi ma shawararsa ina ga zambi. Ba kowane shawara nake zuwa na karɓa ba saboda ba kowa ma nake abun nan ba. Na kasa da ni dai in sun zo sun tambaye ni shawara nakan yi ba su. Shi ne babban burina a wajen aiki kuma ina so in rabo babban burina na ɗaya daga cikin buruka na a wajen aiki. In ga na zama babba a wajen aikin mu kuma ina ba da umarni, ana bin shawarana kuma na haɗa kan mutanen ma'aikatan mu kowa kan shi ya haɗu. Ana mutunta juna da girmama juna. Saɓanin bare ne tsakanin manya da yara da abun da nake so ina kawo wa kamfanin mu kenan wajen aikin mu kuma ko haka kowa ana girmama ni, manya ana girmama ni, ƙananun ma ana girmama ni. Duk babban burina ke nan kuma dama ina son haka. San nan kuma ina sa tufafi, ina yin shiga ta yadda ba za a raina ni ba saboda an ce daga yadda ka yi shigan ka daga haka za a girmama ka. Toh ina yin shiga ina sa tufafin auduga masu kyau inda kowa ya gani zai san wannan ba a rin mutumin banza bane kuma ba a raine yake ba. Saboda in ka yi shiga mai kyau ka sa kaya masu kyau ba wanda zai gan ka ya raina ka. Duk inda ka shiga ba wajen aikin ka ba duk inda ka je ba wanda zai gan ka ya raina ka ya ce wannan ba be kamata ba. Amma wani zubun in ka yi shiga biji biji ko ka yi shiga mara kyau da an gan ka ko kai ne shugaba a wajen aikin ku ba za a ringa ba ka matuncin ka da ya kamata a ba ka ba. Toshe sa muke ƙoƙarin wajen sa tufafi masu kyau na auduga masu kyau wanda zai mana kuma ya dace da shigan mu da al'adun mu.

Ƙoƙari ina ya ƙiyayye kalman sirri na ko kuma sa hannu na don gudun wani ya kwafan man kalman sirri ko sa hannu. Duk lokacin da nake wani abu da ya shafi aikina ko kuma abin da ya shafi zuwa banki ko kuma wani aiki wanda ya na hada hadan kuɗi ne, ina ƙoƙarin na kiyaye kalman sirri na. Hatta ko a wayana ina ƙoƙarin bana sa kalman sirri na a gaban kowa wanda ban yanda da shi ba. In ka gan na sa lamban sirri na a gabanka to na yarda da kai ne kuma na san baka da matsala. Muna Muna da mu'amala mai kyau da yarda tsakaninmu. Amma ba kowa bane zan je in sa lambar sirri na mai mahimmanci a wajen shi don ban san kallon ka ba ko kuma ba ƙoƙai koyar in yi a gaban mutane. Ko wane in je in rubuta kalman sirri na. Ina ƙoƙarin kiyaye kalman sirri na sosai musamman a gaban wanda ban sani ba ko kuma bako wanda bai san ni ba. To ina ƙoƙarin kiyaye wa'inna abubuwan musamman a wajen aiki. Kaga wanda kuka haɗa a wajen aiki watarana yazo ofis ɗinka ba yi san wanene kai ba kaima ba ka san shi ba. To kana cikin maye aiki sai kawai ka ɗauko kalman sirrin ka ko kuma sa hannun ka kai mai. To irin wannan ina bambanta sa hannuna na wajen aiki da kuma sa hannuna na, na wajen na gaya na hada hadan kuɗi. To suna da babbanci saboda sa hannuna na wajen aiki zai iya shafan man sa hannuna na wajen hada hadan kuɗi shiyasa bana haɗa su. Duk inda naje ina bambanta wajen aikina da kuma wajen abubuwan sirri, sirri na. Da akwai abubuwa da na sirri da wanda suka shafi rayuwa to wannan ba na haɗa su da kuma aikina. Ko wane ina bambanta, ina bambanta su. Ban rance in yi wani aikin da ya shafi aiki na ba ko kuma baya zai iya tafiya da aiki na ba. Ko wane da na shi matsayi da kuma na shi muhimmanci shiyasa bana haɗa su. Duk lokacin da na samu wani tsayi ina kuma canza kalman sirri na lokaci zuwa lokaci don gudun kar wani wanda ya san ni ya fakabuɗe wani tsawon lokaci. Amma in kana canza shi tsawon lokaci, zuwa lokaci, zuwa lokaci ba wanda ya isa ya gane, ya ringa gane me kake sawa. Ko da mutun ya san na baya ba lalle yasan wannan ya sanja ba. Kuma ina sa sanarwa ta inda zai, zai faɗanmancewa in an so a shiga kalma, uhm account ɗina ko wani abu zai iya faɗanmancewa. Wannan an, an so a shiga account ɗina amma an dakatar saboda an sa lambar sirri ba a buɗe ba. To dai ina amfani da irin wannan abun kuma yana taimaka min sosai. Ina kuma jin daɗin yin amfani da shi. App ɗin, ina kuma jin daɗin amfani da irin wa'innan abubuwan ɗin suna taimaka min sosai. App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni shine Gmail. To shi ma kanshi ina sa mai lambobin kalmomin sirri saboda gudun wani kar ya shiga ya mun abun da ba kamata ba. Duk wayana duk inda nake sa abubuwa na masu muhimmanci to ina bin shi ina rurufe shi da kalmomin sirri saboda kar wani ya shiga ya mun abun da bai kamata ba. Kuma ina ansa muhimman saƙonni masu muhimmanci ta nan bangaren. Ba kuma wanda zai zo ya tambaye ni abun kalman tsafi na. Ni kaɗai ne na san abuna to da kuma an turo mun saƙo ba wanda yake ansan wayana. Ni kaɗai nake amfani da wayana nake in shiga in sa lambar sirri na in buɗe sannan in shi in karanta saƙonnin da aka turo mun masu muhimmanci. Na fi jin daɗin amfani da Gmail ne saboda na fi amfani da shi kuma an fi turo mun saƙonni masu muhimmanci ta ciki. Duk aikin da nake idan na ga an turo mun saƙonni ta saƙo ta Gmail to nakan tsaya na duba. A maimakon sauran app ɗin da sai na gama aiki sannan zan ɗauko in duba shiyasa na fi amfani da shi kuma na sa mai sirri sosai saboda ina gudun, na sa mai tsaro sosai saboda ina gudun a shiga a duba mun ab, saƙonnina na sirri. Wanda suka shafi ni saboda in kana irin wannan abubuwan aikinka da suka shafe ka na sirri da kuma abubuwan rayuwan ka a duk a nan suke. To, dole ka karasa mai tsaro don gudun kar wani ya shiga ya duba ma abubuwa wanda bai kamata ya gani ba ko kuma ya ganni ma abubuwan da bai kamata ya gani ba. Kaka ba dadi. To shiyasa nake sa mai abubuwan sirri don gudun ɓaruwan irin wa'innan abubuwa. Kuma ina jin daɗin amfani da abuna inda yake sosai da sosai. Kalaman sirri gaskiya ina jin daɗin su musamman na lambobi da kuma na rubutawa. Ina amfani da na rubutawa wani lokacin, wani lokacin kuma na zanawa. Daka lokacin ma da ina yin amfani da na dangwalawa ne kawai. Wanda da na dangwala abu, hannuna zai buɗe. To shiyasa nake jin daɗin amfani da su. Duk lokacin da nake amfani da wannan irin wa'innan ina jin daɗin amfani da su sosai. Kuma na san abubuwa na suna cikin tsaro. Kalman.

Amfani da sa hannu, sa hannu wacce sa hannun da nake amfani da ita, ina amfani da sa hannu kala kala, musamman sa hannuna na wajen banki ko kuma na, na saƙonni. Saboda ina ajjiye shine a wayana don kudun kar wani yazo ya duba mun ko kuma ya san halin da nake ciki game da wayana ko kuma game da rayuwana da abubuwan da nake yi. Ina ajjiye sune ta inda abubuwan sirrina wanda nasan ba wanda nake so ya gani, na adana su a wajen da nasan ba wanda zai zo ya ɗauka ko kuma ya duba. Kuma wayana ne kaɗai nasan wannan wajen da nasan nake da cikakken tabbacin ba wanda zai zo ya duba mun abun da na ajiye. To kaga ina samun farin ciki a haka kuma ina jin daɗin gudanar da al'amurana fiye da a ce na je na kai wani waje da ban sani ba. Sa hannuna ya kasance shine abin da nake a matakar jin daɗin amfani da shi kuma ina jin daɗi lokaci, lokaci, lokacin da nake amfani da shi musamman wani time ɗin za ka riga ka zo ka yi amfani da sa hannun ka na aiki. Wani sai ya sha da shi kake amfani da shi a banki ko kuma sa hannu a makaranta ya sha da shi kake amfani a banki ko kuma ko'ina ya je ya maka abun da ba shi ba. To shiyasa nake banbance sa hannuna na zamana da nakwai a makaranta da nakwai kuma na aiki. Amma na banki, na makaranta da na wajen aiki kowa zai iya gani. Amma na banki ni kaɗai zan iya ganin abu na ba wanda zai gani mun umbani ba. Shiyasa nake banbanta saboda banki abubuwa ne da suka shafa kuɗi, abubuwa ne da suka shafa hada-hadan kuɗi to ba haka sokai ba sa da shi har wani yazo ya gani. Shiyasa nake banbanta yi sa hannuna na banki da kowane sa hannu. Kuma na matakar ganin amfanin haka saboda da akwai lokacin da aka yi ma wani kusan abu haka a wajen aikin mu, an sa, an sha sa hannun shi iri ɗaya ne da na banki aka je aka cire mai kuɗi. Kowai an ƙufe sa hannun shi aka je aka cire mai kuɗi. To tun daga lokacin na ce to ni zan banbanta sa hannuna na zamana da banbancin sa hannu tsakanin bankina da kuma wajen karatuna da wajen aikina. Tun daga lokacin na ɗau darasi na ce ba zan, ba zan ƙara hadawa ba zan banbanta.

Yadda nake kare kaina daga sauro duk lokacin da zan fita, duk lokacin da zan fita daga gida ko kuma lokacin da na dawo nakan yi ƙoƙarin na rufe ƙofofi da windoji don gudun sauro su shigo ta windo ko ta taga. Kuma ina wanke bayina akai akai domin ba na barin su da lema ko kuma sanyi saboda sauro wani lokacin suna zama a irin wannan in ba a tsaftace shi to shi yasa ko da yaushe nake bari a tsaftace shi kuma ba na bari a bar shi da datti. Yanda nake jure ma zafi musamman lokacin sauro, lokacin zafi nakan ji tsoron sauro su cije ni saboda ba na da sauro. Sauro yanzu nan zai iya saka maka malaria ko kuma ƙananan cututtuka da za su kashe wa adam garkuwan jiki. Kuma saboda yana iya ko ya ciza wannan ba kai kaɗai ya ciza ba zai iya cizon mutum goma duka ya haɗa jinin ku ya ɗauko jinin wannan ya saka ma wannan ciwon. Wani bai da Lafiya ko kuma kaza zai ɗauko jinin nasa ya haɗa ma jinin ka sai kaga an samu ciwon sauro. To shi yasa nake guje wa sauro lokacin zafi kuma sun fi zuwa lokacin zafi ne saboda lokacin ne suke da yawa kuma lokacin sanyi ba a cika, yin sauro ba amma lokacin zafi lokacin ne za ka ga anyi sauro sosai. Gari ya bace da sauro ko ina kaje babu daɗin zama. Wani lokaci in ka fito waje kaɗan sha iska haka zaka ƙara ganin sauro sun dame ka. Ka koma ɗaki, ka koma ɗaki ka fito, ka fito ka koma zaka ga kai ta shan wahala kana yin sintiri a cikin gida ko a ɗaki ka kasa bacci. Indan ka je ka zauna a ɗaki zafi ya dame ka idan kuma ka ce ka fito waje sauro ya dame ka ka rasa wanda za kayi. To shi yasa na samu kuɗi da na gaji, na gaji da irin wannan rayuwa kawai na samu kuɗi na sa AC a ɗakina da kuma shantos. Duk lokacin da na ji sanyi zan kunna shantos, zan kunna shantos dina sannan kuma zan kunna AC na Zanyi bacci cikin kwanciyar hankali. Ba zafi ba komai da kai na zan kwanta wani zubin har rufa nake yi idan na kunna AC dukda ana zafi. To ka gani ba abun da zan ce jin daɗi kawai zanji ina yi. Ba wani abu da ya dame ni amma ace ka kwanta lokacin ga zafi, ga sanyi, ga abubuwa sai kaga ka rasa wanda zakayi maganinsa komai na damun ka. Ina jure, ina jure ma sauro gaskiya ba ko da yaushe ba amma saboda jure ma sauro sai ka, sai ka dage gaskiya.

Yaushe kake fara aiki? Kullum ina fara aiki lokacin da na tashi bacci, nayi wanka, naci abinci, na huta sannan na fara tsarar da jadawalin aikina. Idan na tsarar da jadawalin aikin da zanyi na gama sai in gudanar da aikina daidai sannan dai inje wajen aiki in fara yin aikina a lokacin da ake farawa sannan na gama a lokacin da ake gamawa. Idan na dawo gida kuma nakan yi abin da nake tunawa, abin da nake tunawa idan na dawo gida shine abin da ka nake yi lokacin nake tunawa daga yaronta na lokacin da nake yaro kenan. Ina tuna abubuwa da dama lokacin da nake yaro musamman lokacin da nake fita gida in tafi yawo ba'a sani ba a gida sai inna dawo ayi mun faɗa a zane ni wani lokacin. Amma ga shi na wayewar di ne nake fita da kaina kuma na dawo lokacin da naga dama nayi aiki na tafi aiki, nayi gudanar da aikina a kullum bana tunanin wani yayi mun magana sai dai ma ni in faɗa ma wasu. To abun nan yana bab mamaki kuma duk lokacin na yawan tunawa da irin wannan ko aiki nike yi idan na zo yin wani aikin sai na tuna wai yau nine nake kalam aikin nan da, da ko sai dai ace mun baza a ma fita waje ba inje makaranta ko ace mun inje makaranta da in ƙi zuwa bana son zuwa makaranta amma ga shi nan naje makarantar yanzu yana mun amfani. Har ga aiki nake yi da kaina ma wa nake mun ba. Tu wannan kullum yana samun farin ciki ya samu ladin nayi da na, nayi aiki nayi ƙoƙari da kuma ganewa da nayi da na dawo na cigaba da zuwa makaranta da. Na bar tunanina na da na ƙi zuwa makaranta da yanzu bana a inda nake yanzu. To wannan abun yana samun ƙwarar, ƙwarin gwiwa kuma ina jin daɗi a ko da yaushe. Kullum inna fara aiki nakan yi wannan tunanin kuma in na gama zan tafi gida muna gaisawa da 'yan uwa da abokan arziki sai an tuna mun muna firar mun haɗu da 'yan uwa lokaci zuwa lokaci. Za a ce "Da ba ka ƙi zuwa karuwa ba ka son zuwa makaranta ai ta dariya amma yanzu ga shi kai ne kake koyarwa kake, kake ce ma wasu su tafi. Kai na babbiya ma wasu kuɗin makaranta su je suyi karatu da dai sauransu kuka yi ma mutane sabon turo sanye ce masu to aini na ga amfanin karatun ne da ban yin karatun ba a da yanzu bazan iya aikin nan da nake yi ba. Kuma da ai wahalan da zan sha ya fi haka a rayuwa to shi yasa nake faɗan masu kowa ya je ya dage sai a yi dariya ace to in sha Allahu za'a dage. Da haka nake ƙarfafa ma ƙan, ƙan'uwana da ƙan, ƙannena gwiwa in ce duk inda basa son karatu nima haka nake a baya bana son karatu amma yanzu ba. Da zana dawo baya a gyara da sai na fi kowa zuwa makaranta da kuma son karatu sai su yi ta dariya. To irin wannan da a rayuwa ya zamana kana duba aikin da kake a yanzu indai kana ganin inda kake yanzu kana ganin kana cigaba tu kana jin daɗin rayuwan kake nan. Amma cikin karnin da kake shekara goma haka kake yanzu ba ka wani cigaba ko kuma inda kake jiya haka kake yau ba wani cigaba daya kake ƙaruwa to ka ga yana matsala kenan sai ka yi, sai da ka san yadda za ka yi ka yi improving ka ƙara, ka ƙara ma kanka abubuwa bawai kullum ka taallaka akan abu daya ba ko kuma abun da ka yi. In ka ga kana yin abu daya ka ga ba cigaba baya nan yi ka ƙara ɗage wa aka yi ka ga babu sai ka koma ma wani abin shima ka gwada ba ka ɗauke ma dole sai abu daya da kake so ka yi ba.